Tau nawa ake faninta intanet. Sara nawa kaka faninta intanet.

Mene Baronke A.A.K mene Baronke A.A.A.K

Kana sa taru rara kallo. Kana sa taru rara kallon. Rara saye.

Menene Baba ansara da keke sama aiki? Menene Baba.

Kana kwana kandira agida kana kwana agida agida.

Kana karatu kafin ka kwana. Kafinka kwana, ka kwana.

Ni yaya na bikin kwamana kwashe aiki.

Nene kake son cancer ha yuri haike nene kaki son cancer yuri haike.

Kana cin cinta, a abincii. Kana cin citta. Kana hin hita, har biyu shi.

Wanne yaya ne dake. Ya wane daki ka ke fiso. Ya wane daki ka ke ciki?

Kana amfani da yewa rawa gizo, nan da yawa na gizo.

Wani rin wasa kaka fiya waje. Wani rin jaki fe ya waje.

Ya kake, nemani ashirin hutu, eh, ashirin hutu.

Wane jakuta takudi wane rani jakuta takudi.

Nima fi, ashe ma shi, ma fi ashe ma shi, shi shi ni ke, shi shi ni ke.

Kana ruba a yanka da wusa, a raba a yanka da zawa, a yanka kan zawa da kan zawa.

Waya ka iya ciwa shuwa waya ka ciwa ya ka.

Kana shan wa rura, na san wa rura, na sa na so hayanai ya.

Yaya kuke? Jeruwa zafi. Yaya kuke? Jeruwa, Jeruwa zafi.

Kana tara ta shaɓa kuɗi, tara ta shaɓa kuɗi, kuɗi.

Kana fisun tafafa fin addin go kosoleken kana fisun tafafa yo kosoleken.

Kana yin ƙira bidiyo. Kana kin ƙira bidiyo. Kana zan ƙira bidiyo.

Mi, mi kakeyi lokacin da kake jin, damuwa. Mi ka ke yi lokacin da ka ke.

Yaya kake ganas matsaloli ahake. Yaya kake matsaloli ahake.

Sau na wa kake ya fani da wayaka. Sau na waƙaƙe ya fani da wayaka.